Eh ina juya barkono amma ba sosai ba saboda shi barkono yana da daɗi ga abinci amma kuma baya da daɗin baya da daɗin a idon yacika shiyasa mutane da yawa suna so ne amma bazasu cika jure radadi ne ba yana da zafi.

Ina amfani da Movie Max, ina amfani da app na Google, ina amfani da X Twitter, kenanina amfani da Facebook, WhatsApp duka ina yawan amfani da su. Na ina amfani da YouTube, ina amfani da, ah, ah, Twitter, wannan, ah, TikTok duka ina amfani da wa'innan apps. Sannan akwai apps na wallet, wallet sannan kuma da Telegram duka ina yawan amfani da su.

Eh nakan tabbatar da ingancin aiki ta hanyar dadduba shi da de ba da kula idan yayi sosai, sai in gano tabbacin ingancinsa, idan baiyi ba kuma sai in koma yi ko in sa a koma gyarawa.

Ina magance matsalolin aiki ta hanyar zauna wa in fahimci inda matsala ta fito. Sannan in tana da buƙatar sulhu in sulhunta ta, in tana da buƙatar kwaskwarima in yi mata kwaskwarima. Sannan sai in magance wannan matsala, sai in gyara ta sai in magance ta.

Eh ina son yanayin sanyi, ina son yanayin sanyi na da, na, na wanke haka. Ina son yanayin damina duka amma sanyin yanayin zafi ne bana so. Yanayin sanyi yana, yana da daɗi sosai musamman nan da muke a Najeriya. A arewacin Najeriya akwai buƙatar sanyi sosai saboda lokacin zafi ya fi yawa. Kina da akwai digiri na rana yana da yawa sosai.

Gidan mu, yana da ƙasa nomal baka ƙasa kamar ƙasar da akwai Najeriya. Ƙasa ce baƙa. Ita ba rerayiba, ita ba laka ba, ƙasa ce amma tana da duhu. Sai dai wasu lokuta a aƙasari akan ɗebo reirayi don za a yi wani gini, to sai ka ga reraiyi mai haske. Amma gidanmu ƙasa ce baƙa, reraiyi ne baƙi me duhu dai ba a ce wa a bulak sai dai a ce kalan girey.

Muhammadu ga farashin kaya in kana iyawa, luma guda. Ya fi son tufafi na kaɗa, auduga tun tunki tufafin auduga su ake kema tufafin kaɗa. Sun fi daɗin sanyawa ga zafi ko ga sanyi. Tufafin siliki ba su da daɗi ga zafi, ba su da daɗi ga sanyi. Saboda ga sanyi ko suna da daɗi sukan lallakewa jiki. Amma su tufafin kaɗa ko wane yanayi suna da daɗi ana iya sanyawa su.

Eh ina son, ina son jin kiɗa na jazz, ina son jin kiɗa na Larabawa da na Hausawa da na turawa. A'a, na, na su ne kiɗe-kiɗen da, da yawa da nake so da sauraron waƙoƙin su. Kiɗa, da kiɗan kalangu na ganga. Kai kiɗan da aka ce ma kalangu ko ganga na ƙasar Hausa.

Ni toh a wasa, ina son wasan chabal, yar charake kenan chaɓal. Ina son wasan atamba, tamba tsalle-tsalle kenan. Sannan ina son wasan goyayya, ina son wasan ƙwallo, ina son wasa, ah, ina son ƙallon dai wasa ta dambe. Amma dai bana son dambe, bana iya dambe.

Eh, babban abin da na ka, na samu a nasarar aiki, na samu nasarar karantar da ɗalibai da dama lokacin da nake karantarwa. Kuma suna amfani, sun samun duk abin da aka so na karantarwa. Na samu wannan nasara sosai.

Eh to bangwayen gida, gida na da nike da yawa gaba ɗaya ma dai a milk ne, kala madara madara madara. Amma akwai wani wuri daban da yake da kala a to ash light ash, ash color light, kala ƙasa ƙasa za a ce mashin kalar ruwan siminti, kala siminti ash amma duka milk ne. Bangwaye suna ɗauke da kala milk madara kala madara kenan.

Eh, cikin shekara a kusan watanni takwas zuwa talatin duka a ciki yake kwana. Saboda in ba ga zafi ba, zafi yayi zafi ba zan kwana a waje ba. A ciki nake kwana saboda a ciki yayi daɗin kwana, bisa ga waje.

A'a ni sam bana rubuta kashe kuɗin aiki saboda sam bana aiki. Ko a lokacin da ni karantar da yara, a ba biya na akeyi ba. Kamar taba kalashi na, ba a biya na. Ko lokacin da ni kuma aiki da kungiya ta USAID na karantar waɗin kamar volunteer na. Sai dai a baka ƴan allowance.

A'a ina son cin naman kaji. Ina son, na fi so ne sosai da bisa ga kowane kifi. A'a nama, ina son naman kaji sosai da naman, a zabo. Naman zabi yana da daɗi. Da naman, duka dai naman tsuntsaye da naman kifi duka suna daɗi. Duka nama na da daɗi sai dai su sun fi bisa ga naman dabbobi, dana shanu, tumaki, raƙumi da sauransu.

Eh ina son aiki sosai, ina son in samu aikin yi. In na sami aiki ƙwarin gwiwa ta aiki albashi. Da in jajirce da aikina sosai a biya na albashi. Yana ƙwarin gwiwa cikin aiki duka babban ne bai wuce albashi. Ma se aikin da ya danganci taimakon al'umma sannan taimakon al'umma ya biye mun, don yana da daɗi ace ka taimaki wani yana ƙarfafa gwiwa cikin duniyar na a ce akwai wani abu na kirki da ka yi ka taimaki wani.

Eh, a kullum ina son motsa jiki. Motsa jiki abu ne mai amfani da muhimmanci, saboda lokacin da duk kazzauna baka motsa jikinka ko wasu cututtuka sukan taru su zauna a jikinka. Nakan motsa jiki in fita in yi tafiya mai nisa, titin layinmu sai na kai ƙarshe nesa nan in koma in dawo.